Nakan ci abinci da cokali ne. Musamman ma idan shinkafa ne, nakan so in ci shinkafa da cokali. Amma idan tuwo ne, nakan ci tuwo da hannu. Idan tuwo ne, miyan yauƙi nakan ci da naman shinkafa, wake, doya ina cin shi da cokali ne. Ina cin shi da cokali ne. Na fi son amfani da cokali mafi yawancin lokaci.